Na fi son in zauna domin gudanar da ayyukana cikin natsuwa, amma wani lokacin in tsayuwar ta kama, nakan tsaya. Wani lokacin ko in yi girki ko kuma in yi wanki ko kuma in yi wanke wanke ko ɗebo ruwa ko kuma yin sallah da sauran su.